Ku gaya mana game da tunanin damina. Gaskiya idan damina yana zuwa, ko da shike lokaci ne wan da mmutum yana so domin abubuwa, domin abubuwan goma. Amma akwai abubuwa, akwai damuwa da nike ji sosai lokacin damuwa, damuwa mura. Lokaci ne wanda mura ya kan kaama mutum, kuma yanzu haka ma ina kamu da mura.

Ku gaya mana yadda kuka koyi abin da baku iya ba a farko? Eh, lokacin da na koyi kwamfuta, ban iya kwamfuta ba. Na gan kana nan yara suna amfani da kwamfuta sai abun ya bani kunya sosai to na ce gaskiya yakamata inje in koyi wannan abu. Na je na samu, na je inda ake yi ake koyusuwan kwamfuta na yi registration na biya kuɗin na fara to haka ni ke haka na yi har na fara kwamfuta har na iya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Gaskiya ba ni da lokacin zuwa kasuwa. Idan akwai abu kata a gida, abin da ya kamata zan saya to nakan je kasuwa. Ba ni da wani lokacin da na ce ok wannan lokaci zan je kasuwa. Idan dai akwai bukata wanda mutum ya kamata ya je ya saya, ya sa a gida to lokacin ne zan je kasuwa.

Ku gaya mana game da miyar taushe. Miyar taushe ko da shike ni ban san yadda ake dafa ba, amma na san cewa miyan taushe yana da kyau kuma yana da daɗi sosai. Akan yi miyan taushe da zallan nama, zallan nama shi akanyi dashi, koda shike akwai wasu abubuwa wanda akanyi dashi, amma ban sani ba. Ni na san ana yi ci miyan taushe a wani eh special occasion da kuma tuwon shinkafa.

Ku bayyana wurin da kuke dauki lokaci mai yawa a ciki. Nakan dauki lokaci mai yawa a cikin a wurin aiki da kuma da wurin sujada. To inda nike dauke lokaci kenan. Idan naje aiki da safe, nakan dawo ƙarfe ta, eh, uku na rana. Kuma wani na je wurin sujada nakan dawo, ƙarfe ɗaya na rana ko kuwa ƙarfe, sha biyu.

Ku gaya mana game da aikin da kuke so ku yi tun kuruciya. Aikin da nake son yin lokacin da nake yaro shine aikin likita. Na son zama likita. Har na fara yin aiki, eh, karatu domin in samu wannan, amma ban iya samu ba. To.

Ku bamu labarin dattawan unguwarku da yadda suke kula da lafiyar su. Ko da shike ban san ko yaya suke kula da lafiyar su ba amma wasu su sukan ini buga eh dara da kuma wasu sukan zauna a gindin bishiya suna taɗi. To abun da na sani ke nan da dattawan su unguwar mu.

Idan wani baƙo ya tambaye ku anya yaya za ku bayana masa unguwarku? Unguwar mu ba da wuyan samuwa. Idan, ka shiga kaman akwai wani bus stop wanda ake, ake sauka idan mutum yana zuwa daga ko ina zai zo ya wuce unguwar mu akwai wani bus stop wanda ake sauka wa. Idan ka sauka a wannan bus stop sai ka ce za ka je kasuwan Kalaba, kasuwan Kalaba. To idan an kai ka kasuwan Kalaba ka iso unguwar mu kenan.